Eh, ina kare wayata daga kwayar cuta domin kare wasu saƙonni da kuma manhajoji na sada zumunta da kuma wasu muhimman abubuwa da ke cikin wayata. Kare wayata daga kwayar cuta abu ne mai mahimmanci domin rashin yin hakan zai cutar da ni sannan kuma zai sa na rasa wasu muhimman abubuwa a cikin wayata.

A'a ni ba na jure wa barkono mai yaji. Domin kuwa, tun ina yaro ƙarami ni kwata-kwata ba na jurewa. Shi barkono mai yaji tabbas yana da daɗi a abinci lokuta da dama amma saboda yajin shi, ni kwata-kwata ba na jurewa. Amma kuma ina yawan ganin mata su kuma suna jurewa suna matuƙar son barkono a abinci ma. Har abun yakan bani mamaki yadda suke jure barkono mai yaji.

Eh, ina amfani da matashin wuya. Don naɗau matashin wuya a matsayin abu mai mahimmanci sosai a wurina. Kusan kullum bana rasa matashin wuya a lokacin zan yi bacci domin amfanin shi. Idan har na yi bacci da matashin wuya bana jin wani ciwon jiki amma kuma duk ranan da ban yi amfani da matashin wuya ba jikina yakan min ciwo kwarai da gaske.

A'a, ba na kunna kendir a gida. Domin shi kendir, ai kusan zan ce ma shi tsohon yayi ne. Don a lokacin da babu wuta na lantarki ne ake amfani da shi. Amma yanzu da zamani ya zo da wutar lantarki da kuma wasu ƙayatattun abubuwa na, na wuta a gida, irin su sola wanda yake amfani da hasken rana, babu buƙatar kendir a gida. Kuma daɗi da kari, shi kendir yana da haɗari sosai. Domin wasu lokuta idan ka sasu hankalinka baya kwanciya don zai iya yiwuwa kana cikin baccinka shi wutan kendir ɗin ya kama wani abu a cikin ɗakin ka, ya jawo maka asara, ya ƙona maka gida ko muhallin ka.

Eh, ina da dabbar gida. Dabban gidan da nake da shi suna da ma yawa. Ya kama daga mage, da kuma karen da yake mini gadi, sai kuma awaki da nake da su a bayan gida, sai kuma shanu guda biyu da nake da shi a bayan gida, amma wurin da nake kiwo. Tabbas, dabbobin gida suna ɗebe min kewa. Ina son zama tare da su. Ina so in ga ina basu abinci. Suna ɗebe min kewa sosai.

Eh, ina duban kalanda kullum domin ita kalanda tana daga cikin kusan tsarin da nake bi kullum domin in gudanar da rayuwata. Ina duba kalanda ne domin in ga wasu ranakun ne na tsara wasu abubuwa da zan gudanar. Tabbas, shi duba kalanda yana da matuƙar muhimmanci. Har na kan ba wa wasu shawara ma su dinga duba kalanda. Domin yi hakan zai sa ka san cewa ba ka tsallace wasu muhimman abubuwa na rayuwa na yau da gobe.